Kana sa turare kullum? Eh mana in har nayi wanka sawa nake sosai. Ina sa turare, in fesa turare ko ina na ƙamshi. A sosai wallahi ina sa turare.

Wane launi bangoginku suke? Ammm, baƙi, baƙi shine launin bangoginmu. Shine dai launin baƙi, ƙerin baƙi wul.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh ina, eh wurare daban daban a yanar gizo ina umm.

Kana raba abincin ku da mutane? Sosai ina raba abinci ga mutane balle ma an yi sallah kwana biyun nan, ayi rabe rabin abinci muka yi sosai kuma mutane sun zo an ci an sha an yi walwala.